Yaushe kake hutawa a wurin aiki? Nagode da wannan tambaya ina hutawa a wajen aiki lokacin da rage ayyuka cikin kashi saba'in cikin ɗari. Zan samu waje in huta kafin samu ƙarfi ya dawo mun in ci gaba da sauran aikin har na ƙara sashe.

Yaushe kake yin wanka? Na gode da wannan tambaya taku. Ina yin wanka kullum kullum sau biyu. In ban yi a hakan ba sai dai wani matsala ne ta gifto wadda ta fi ƙarfi na wadda ba inda na iya sai in hakura. Ni sau ɗaya wani lokaci ma ba bare kai sau ɗayan ba. Watarana bana yi kenan in abin ya fi ƙarfi na.

Wane wasa kake son yi? Na gode da wannan tambaya taku. Wasan da nake son yi yana da yawa. Ina so na yi wasa wanda akwai ilimi a ciki. Muna nishaɗi yin muna ƙaruwa da ilimi. Sannan in akwai ɗan abinci ko abin sha, mun ringa yi muna ɗan tattaɓawa muna ci muna sha. So na fi son irin wannan wasa tare da ilimi a ciki.